Eh, a gaskiya ni ban fiye saɓa lokaci wajen zuwa aiki ba. Nakan fita kafin lokacin maye yadda lokacin zai same ni a wurin aikina.

Eh, a gaskiya ne na fi son tufafin auduga akan na siliki. Kasancewar shi tufafin auduga yana da laushi wajen sawa a jiki kuma na fi jin daɗin saka shi a koyaushe.

Eh ƙwarai da gaske, nakan sai kaya a yanar gizo ma'ana nakan yi shopping online musamman a wa'yan nan wurare kamar irin Temu haka ko kuma Jiji da dai sauransu.

To a gaskiya ina tofa miyau haka kamar nakan tona ƙasa sai na tofa sai na mayar da ƙasa na rufe. Mafi yawanci haka na fiyi wajen tofar da miyau na.

A gaskiya ni kai tsaye ba na ce ga wani abu mo da na ke jin tsoro kai tsaye ba kasancewar ni duk abun da bangansa ba ko kuma ba ma shi a raina ni ba ci ka jin tsoronsa ba. Abunda na gani nake tsoro, amma wanda ban gan sa ba, ban tsoron sa ko wani iri ne.

Eh a gaskiya nakan sami hutu a wurin aiki, musamman a ƙarshen sati lokacin weekend. Shine lokacin dai dana fi samun hutu a duk lokutan aikina.